Eh, eh ina yin tafa. Gwargwadon iya ƙarfi na, gwargwadon iya tafiya. Haka nike tafa. Dai, dai, dai, dai bana cikawa. Banayi gwargwadon fin ƙarfi na.